Yaya kake neman izinin hutu? Eh ina neman izinin hutu ne, lokacin da zan nemi hutu sati biyu kafin nan, zan rubuta na ba da cewa ina neman hutu rana kaza kafin lokacin sannan a zo a daidaita a samu wanda zai mai da gurbi na sannan kafin nan lokacin sai a amince mun.

Matasan da suke samun kuɗi ta hanyar wasan intanet, me kuke ganin gami da wannan sabuwar sana'a? Eh tabbas sana'a ce wannan wacce eh ta zamani ce, wanda sai ma kana da ilimin intanet din za ka yi ta. Tabbas idan wasu suna amfani da intanet ne kawai wurin neman kuɗi wasu kuma suna amfani da shi ne wurin kawai wasa.

Alƙa-alƙalamin tebur, mota, alƙo-alƙa-alƙa kalmomin aro daga wasu harsuna da suka zama Hausa. Ku faɗa waɗanda kuka san. Eh, sabida kaga kaman biro. Shima kalmace wanda daga bairo yazo sanna da kwai pencil shima duk haka ne amma duk muna aran su.

Citta da kayan yaji don jiki, ku faɗa game da amfaninsu a gidanku. Eh tabbas citta yana da amfani sosai a idan za a yi abinci ana samana sosai sabida abincin ya yi dandano mai kyau saboda yana da amfani a jiki, yana da inganci.

Gyaɗa da man gyaɗa, ku faɗa gami da amfaninsu a girkin gidanku. Tabbas shi man gyaɗa muna amfani da shi wurin girki da soye-soye, shi kuma gyaɗa shi ma ana amfani da shi a sa sha'i, miyan gyaɗa. Saboda su duka amfaninsu suna da amfani sosai, amma anfi amfani da man gyaɗa.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh ina kula da gashiku ka na kullum. Ina wanke kai na sosai. Nakan sa man wanke kai na. Wanke kai na. Ina da mai na gyaran kai sosai. Sannan ina aski na gyara kai na sosai. Yana fita kuma da kyau yanda ya kamata. Ina jin daɗin kai na sosai.

Wace irin manhaja ya kamata a ƙir ƙira don unguwarku ko garinku? Eh tabbas manhajar da ya kamata a ƙirƙira sabida unguwarmu shine manhajar ko kuma a garinmu, manhajar koyan karatu sauƙaƙe a internet wanda kowa zai iya yi sabida ba kowa zai kida lokacin zuwa makaranta ba.

Idan za ku iya shirya duk abin da kuke so, me zai kasance a kan teburin ku, teburin mafarkin ku? Tabbas idan za'a aka bani dama na shirya abin da nake so, abin da zai kasance shine kayan gina jiki gaskiya, kayan itatuwa, a su suna da amfani sannan sai kuma su nama, naman kaji da naman ƙaramin dabba, ma'ana naman rago kenan.

Wasan kwaikwayo na rediyo, ku bamu labarin waɗanda gidanku ke sauraro. Eh, gaskiya wasan kwaikwayo na rediyo wanda gidanmu ke sauraro? Eh, yanzu iya mu gidanmu ma basa sauraron wasan kwaikwayo a rediyo, sunfi dai sauraron wasan kwaikwayo na gidan talabijin a arewa.

Yaya iyalanku suke shirya kudin makaranta da farkon sabon zangon karatu. Eh tabbas muna shirya kuɗin makaranta ne idan aka je hutu kafin a dawo. Za mu biya na zangon farko kafin nan a dawo hutu.

Kana shuka tsirai-tsirai a gida? Ƙwarai kuwa ina shuka tsirai a gida saboda ni mutum ne mai noma haka Inason ina da gonaki kuma sannan ina son in dinga ganin bishiyoyi da tsirrai a kusa dani. Dan ina da bishiyoyi a cikin gidana.

Ku bamu labarin wurin da kuka yi yarintarku da tunanin da yafi zurfi a can. Gaskiya inda nayi yaranta na, nayi yaranta na ne a cikin birni tsakiyan garin Kaduna, Nangon Road kuma tunanin mu a irin wurin akwai tarbiyya sosai, akwai kula.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, gaskiya bana ma iya zaman gida. Sabida idan babu wutar lantarki, yanayin yana canza min. Babu AC, ba fanka, ga zafi. To futa nakeyi daga gida, na je na yi wasu abubuwa a waje.

Ku ba mu labarin masu sayar da kayan wasa a unguwarku. Wasu yan masu sayar da kayan wasa a unguwar mu da sun taho tun daga nesa kake gane su gasu sun taho. Saboda sun dinga bushe bushe kenan da kaɗe kaɗe na kayan wasannin yara. Kuma muna siya, ko ba ka yi niyyar siya ba ma yara ma da sun ji kiɗansu, za su zo su same ka. Baba sayan min kaza, baba sayan min kaza.

Ku bamu labarin aikinku na farko ko hanyar farko da kuka sami kuɗi. Gaskiya aikina na farko shine aikin plumber. Shine wanda na koya, dan gadansa nayi. Ah shi nake samun kuɗi kafin na je na gama makaranta. Na je jami'a na dawo na sami aikin gwamnati na ke, na daina wannan aikin plumber.

Idan wani baƙo ya tambayeku hanya, yaya za ku bayyana masa unguwarku? Eh, unguwarmu gaskiya unguwa ce ɓatacciya. Unguwa ce wacce bata da wuyan kwatance saboda duk wanda ya turo ma a unguwar ba a masa kwatance sau biyu. Akwai alamu da yawa ne ake gane ko ina.

Waƙoƙin biki da na amarya. Ku faɗa gami da waƙoƙin da mata suke rerawa a bukukuwan aure. Tabbas waƙoƙin da suke rerawa sun fi rera waƙan ado gwanja wanda shi ya mafi ma shi waƙoƙin mata ma yake waƙoƙi. Inde aka sa waƙan ado gwanja, in za hankalin su ke tashi kaga suna tarawa, suna son rera waƙan shi.

Wane launi kafi so? Launin da nafi so shine launin ja. Dalilin kuwa zaɓan launin ja shine sabida ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Dalilin su ne yasa na ke son launin ja sabida asalin rigar da su ke sawa jar riga ce.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartan Makka in je Madina saboda ina so in ziyarci fiyayen halitta Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kuma ina so in je in sauke farali. Ya isa nake son ziyarta na je can, na je na sauke farali.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Eh, ina ajiye takardun aiki ne a wurin da ya dace. Ina ba su tsaro sosai. Ina ajiye su inda babu wanda zai samu damun ya je, kuma ruwa ba za su ɓata min ba. Babu wani abun da zai same su saboda takardu ne masu muhimmanci. Ina kula da su sosai.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, bana rera waƙa lokacin wanka, saboda bai ma dace ma mutum yana wanka ba a musulunci yana magana a bayi, ko yana rera waka amma ina dai rera waƙa a wasu lokutan, ba wai lokacin wanka ba.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci ne kan yarda da rikon amana da alkawari, saboda ina mutunta abokan kasuwanci na. Sannan duk wanda ya zo, ina yi masa sauki akan kasuwanci na.

Kana iya tsallake tsalle igiya? Eh ina tsallake igiya saboda na iya tsalle sosai. Mutum ne ni lafiyayye, mai son wasan motsa jiki da motsa jini sosai. Don haka, ko a ƙauye, idan naje ana wasan tsallake igiya! Ni ina fin kowa iya tsallake igiya.

Acaɓa da Keke napep yaushe kukayi amfani da ko wanne. Eh gaskiya ina amfani da ita ne, a lokacin dana fito nake sauri zani guri a lokacin nake amfani da keke napep idan na yi latti napep kuma sai in dai ba na sauri nake hawa na tafi a hankali.

Kokawa ta gargajiya. Ku bamu labarin wannan wasan ko wanda ku ka taba gani. Eh, gaskiya kokawa ta gargajiya wasa ce wacce, ah, inde ka yi wasa a ƙauye da dama mutane sun san ta. Wasa ce mai daɗi wanda ake yi sosai.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki lokacin sallar azahar. Lokacin ne nake zuwa na yi hutu, na yi sallah, na ci abinci kafin nan na zo na koma kan aiki. Bayan sallar azahar karfe biyu kenan shine lokacin hutuna.

Ina kake ajiye makullan ku? Ina ajiye makullai nane asama inda hannun yara ba zai kai ba. Ina ajiye shine da kyau gudin kada ya ɓace. Shi yasa na ke kai shi sama inda yara ko da sun gani hannunsu ba zai kai ba, balle su dauka si wasa dashi har ya ɓace.

Idan za ku iya zama a ko ina, ina za ku zauna? Yaya gidanku zai kasance? Gaskiya idan zan iya zama a ko ina nafi son in zauna a gurin da yake da sanyi alamun fadama kenan sabida ina son iska, ina son sanyi, shiyasa nafi son fadama.

Yaya shafukan sada zumuntanku suka canza danganta- danganta- dangantarku da mutane? Eh, gaskiya shafukan sada zumuntar mu sun canza dangantakarmu da mutane sosai. Wurin sauƙaƙa yanda muke yi mu'amala, kullum muna ganin juna mu gaisa ko da ba sai an kira waya ko an ziyarci juna ba.

Mene ne kake jin tsoro? Gaskiya abunda nake jin tsoro shine tsoron idan na mutu, inda zan tashi. Ina tsoron haduwana da Allah. Shine babban abin da nake jin tsoro. Na san ina tsoron haduwa saboda na zama mai aikata sabo. Du da ina neman tuba a gurin Ubangiji amma ba ka da tabbas din cewa. Yaya makomakar ka za ta kasance? Ina rokon Allah ya sa mu dace.

Ku bamu labarin man shafawa irin su robb a gidanku. Eh gaskiya, man shafawa irin su robb da su mentholatol duka muna amfani da su sabida musamman ma idan ina mura ko lokacin sanyi. Na fi amfani da su mentholatol da su robb ɗin.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Gaskiya na fi amfani da tsintsiyan kwakwa gurin shara sabida yana da karfi in zan share tsakar gida ma ina sharewa da shi san nan cikin daki da shi kuma ina cire yanar gizo gizo da tsintsiya. Shi ya sa na ke amfani da tsintsiyar kwakwa.

Ku-a-ku a matsayin girmamawa, yaya ake amfani da jam'i wajen girmama mutum ɗaya a Hausa? Eh gaskiya a matsayin girmamawa muna, muna girmama mutum ta gurin gaisuwa kuma da ɗan rusunawa.

Wace rawa tafiya a ƙasa take takawa a yininku? Gaskiya tafiya a ƙasa tana taka rawa sosai gaskiya, sabida in kana tafiya a ƙasa tana da kyau a lafiyan ɗan adam. Za ka ringa samun sauƙi musamman don mutumin da ya girma ya yi ɗan shekaru.

Yaya kuke daidaita aiki ko karatu da hutu? Eh gaskiya wannan duka abubuwa ne waɗanda suke buƙatar daidaituwa, saboda aiki muna yin aiki ne a lokacin da muka tashi da safe, karatu kuma muna yin shi cikin dare, sannan hutu kuma zan kwanta sai in na gama karatun sai nayi barci.

Wace tasiri zafin rana ko sanyi suka yi a jikinku? Gaskiya tasiri sosai zafin rana ya yi a jikinmu, saboda zafin rana in aka yi rana gari bai yi sanyi sosai ba haka, za ka ji baka ɗan jin sanyi sanyi balle zazzaɓi alamun zazzaɓi zazzaɓi.

Wane aikin gida kuka fi ƙyama, duk da haka yaya kuke kammala shi? Gaskiya aikin da na fi ƙyama a gida shi ne aikin wanke wa yara ƙananu kashi. Idan sun yi kashi, sun yi ba haya. Wurin wanke masu ina jin ƙyamam shi, shi yasa idan suka yi nake kiran mata ta ta je ta yi sabida ni ba na iyawa ba. Ina da ƙyanƙyami.

Kana miƙe jiki da safe? Eh ina miƙe jiki da safe, sabida idan na tashi nakan tashi ne cikin wani yanayi na gajiya da kasala. To idan na tashi na miƙe tsaye, zan mimmiƙe dukka gaɓoɓi na, kaji ƙarar gaɓoɓi na duk suna ƙara.

Kana son kallon wata da da daddare? Kwarai kuwa ina kallon wata da daddare. Idan ya fito na ga yanayin shi, ina kallon sa gwanin ban sha'awa. Yana da haske, musamman in ya fito gaba ɗaya nakan kallon shi sosai amma bana kwana a hasken wata saboda yana da illa.

Shin kun taba kaura daga wane gida ko unguwa zuwa wane, ko fada gogewar. Eh tabbas, mun taɓa tashi daga gidan da muke ciki, family house na cikin gari, zuwa sabon gidanmu da muke yanzu a Zone.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa, du ran asabar ne ida ran asabar ne nake zuwa kasuwa na yi siyayyar du abin da za muyi amfani da shi na wannan satin. To sai sa nake zuwa kasuwa ran asabar, in yi siyayyar abubuwa na da nake da buƙata duka na kawo gida.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki ne cikin girmamawa, saboda duk kowa yana da daman ya tambaye kowa abin da bai sani ba ko kuma mu'amala na aiki. Mana haduwa ne dama muna yi tare, shi yasa sadarwar mu take da muhimmanci.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida saboda bana son datti. Idan kana shiga gida, ɗaki ko ina da takalmi, za ka ga ɗakin ka gaskiya sai yayi datti. Kasa zai shigan ma ɗaki. Sai sa ni ke cire takalma a gida, hakan nake.

Ka fi son kayan zaƙi ko gishiri. Gaskiya na fi son kayan gishiri, sabida kayan zaƙi yana da illa sosai a jiki. Idan basir zai dame ka, in ka saba shan kayan zaƙi, zai dame ka, to kayan gishiri kuma su tuwo ne dama a abinci. Akwai wanda kalan da basu da illa.

Yaya ruwan damina yake canza tafiye-tafiye a garinku? Eh gaskiya garin mu ana damina sosai idan aka yi ruwa, sai dai an shiga watan takwas zuwa tara a lokacin ruwa ke da karfi yake hana zirga-zirga a unguwar mu. Sabida ruwan akan yi shi mai naci, mai jamawa.

Kacece-kacece, ku faɗa wasannin tambaya ta amsar na Hausa da misalansu. Eh, in ana kacece-kacece shine karin magana kenan. Wasu suke cewa "komai nisan jifa", sai hausawa su ce "shine ƙasa zai dawo", "komai nisan gari" da kowane gari a gaban shi.

Me yake baku ƙarfi da safe? Gaskiya abin na farko da nake yi idan na farka daga bacci yake ƙara min ƙarfi, shine bayan na tashi na shirya, nakan tafi ƙwallo. Na shirya na je ƙwallon na motsa jikina sosai. Kallon safiya yana kara mani karfi da safe sosai.

Shin akwai abubuwan da kuke tarawa ku faɗa gami da su Eh, tabbas akwai abubuwan da nake tarawa shine ina tara kuɗi saboda ina da hidindimu da zanyi na auren ƙanwata da kuma nima ƙarin auren da nake so na yi.

Kalmomin da bakinku baya rabuwa da su, waɗanda mutane suka san ku da su, ku faɗe su. Eh gaskiya, ni mutum ne gwara ma au zan ringa cewa "Yasu mamanku, yasu mamanku" to a gurin gaisuwa. Abokaina sun sanni da kalmar ya su mamanku.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna notification na apps saboda duk app ɗin da nake amfani da shi yana da mahimmanci, shiyasa nake kunna sanarwar apps, saboda duk lokacin da abu mai mahimmanci ya zo, ina kallonsa.

Kubamu labarin wata babbar matsala da kuka samu a cinikin kasuwa. Eh, gaskiya babbar nasarar da na samu shine wani bawa Allah ya zo ya sayi kayayyaki sosai a kasuwa kuma farashin da na bashi cikin iko na Allah, cikin nasara bai taya ba. Na samu kuɗi sosai.